Eh kujerunka suna da daɗin zama. Tabbas kujeru suna da daɗin zama idan aka sa musu katifa akai. Bayan kasa katifa ko kushin akai ka zauna kan kujeru, tabbas zakaji daɗin zama akan waɗannan kujeru ba wai kujerun katako ko kuma kujerun ƙarfe ba wanda ba su da daɗin zama ba.